Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wane launi ne jakar ku ta kuɗi? Haka ya kamata tambayan ya zama eh toh. Da farko zan fara faɗin ma'anar launi da kuma ita jakar kuɗin um. Labar ku dai in aka ce kuɗi ana nufin eh wasu takardu ko kuma ace wasu abubuwa wanda mutum zai yi amfani da su domin kashewa, domin musayar kasuwanci ko kuma wani abu. Wato kuɗi wani abu ne wanda idan mutum ya ba da su za a ba shi abin da yake buƙata. Kamar yanzu misali idan kana so ka je kasuwa ah ka yo siyayya to kana buƙatar ka tafi da kuɗi. Sannan kuɗin nan tun daga kan Naira, Dala, Cefa, ah, Pound da sauransu. Kuɗi nau'i ne kala kala daban daban. So bayan nan kuma akwai jakar kuɗi, wato jakar kuɗi ana nufin lalita. Ana nufin wata 'yar jaka ko kuma wata 'yar akwati wadda mutum zai iya a' adana kuɗaɗen shi a ciki domin gudun ɓata ko kuma sata ko kuma duk wani dai abin da zai iya kai ya kawo wa. Shi ake nufi da kuɗi da kuma jakar kuɗin. Saboda haka jakar kuɗi tana nufin abin da mutum zai iya ajiye kuɗi a ciki. Lallai ni ina son launin jakar kuɗi Koriya.

Ta ya kake koyan sabo? Ta yaya kake koyan sabo haka ya kamata tambayan ta zama? To, a takaice idan aka ce sabo ana nufin, um, kamar sabawa da mutum. Gaskiya dai ni ban cika koyan sabo ba. Saboda koyan sabo, samanda mutane na janyo yaudara, um, yaudara da kuma sauran abubuwa. Saboda haka ni ban cika sabawa da mutane ba gaskiya. Kuma ni ban cika san yin mu'amala da mutane da yawa ba. Nafison nai mu'amala da mutane yan kaɗan. Saboda haka ni bana koyan sabo gaskiya.

Raba abincin ku da mutane? Eee, raba abinci da mutane a taƙaice yana nufin idan za ka ci abinci wato food kenan, eh, ka samo mutane, abokananka ko iyalai ko sauran mutane ku ci tare. Na ƙaɗai ina son cin abinci a cikin mutane musamman abokaina na makaranta. Sai yanzu za ka, eh, makaranta ɗakin da nake mu uku ne. Wani lokacin da, eh, za ka ci abinci to kuna cikin wani abinci mai tararanci. Wannan ƙai'iyan ke cewa saboda ka amince a cikin mutane yana da albarka. Ko ba komai zai saka mutum ya ji wannan abincin yayi albarka. Amma wani lokacin kuma ina son na ci abinci ni ƙaɗai saboda wani lokacin cin abinci a cikin mutane yana saka mutum ya ji ya ƙoshi da abincin nan. Saboda haka wani lokacin ina so na ci abinci ni ƙaɗai. Musamman idan azumi nayi to lallai ina so na ci abinci na ni ƙaɗai ba tare da na ci da mutane ba. Wannan.